Kana iya hawan keke? A'a, bana iya hawan keke, saboda maza suke hawa keke ba mata ba. Ni kuma maceni bana iya hawa keke. Bana iya hawa keke, maza suke hawa keke, su mata basa hawa keke.

Yaya kake zubar da shara? Ina zubar da shara ne a basket. Idan na saka a basket sai in je in kai shi inda ake zuba sharan gida duka, daga nan kuma sai a kai shi bola. Bayan na shasshara ɗakin, na tattaro dattin duka, na kakkaɓo ƙuran duka, nayi mopping ɗin ko ina da ina, sai in tattaro duka sharan, sai in sa a basket ɗin cikin ɗaki, dustbin ɗin ɗaki. Bayan na saka a dustbin, sai in ɗauka in kai shi dustbin ɗin gida gaba ɗaya. Bayan na kai shi dustbin ɗin gida gaba ɗaya, sai a ɗauka a kai shi dustbin ɗin cikin gari, bolan cikin gari inda kowa da kowa yake zuba bola. Sai motan gwamnati ta zo ta kwashe bolan ta kai shi inda take kaiwa.

Ina kake son ziyarta? Ina son ziyartar asibiti, maƙabarta, da kuma gquraren da ake karatu, kamar inda ake wa'azi. Ina son ziyartar asibiti domin duba marasa lafiya, da kuma yin musu addu'a. Shima maƙabarta, ina son zuwa domin ziyartar wa'inda Allah ya yi musu rasuwa, su ma sai muyi musu addu'a. Ina son ziyartar,

Wane irin sabulu kake amfani da shi? Ina amfani da sabulu, sabulun wanki, sannan ina amfani da sabulu, sabulun wanka. Shi sabulu, sabulun wanka yana da ƙamshi amma shi sabulu, sabulun wanki ba shi da ƙamshi. Ina yin amfani da sabulu mai ƙamshi wurin yin wanka, shi kuma sabulu marai ƙamshi wurin yin tsokola. Sannan kuma wata lokacin akwai sabulu mai ƙamshi da aka tanada domin wanki shi ma muna iya yin wanka da shi.

Yaushe kake yin wanka? Ina yin wanka ne bayan na gama ayyukan gida, kaman share share, gyaran gado, wankin bayi, goge goge, wankin banɗaki, sharan tsakar gida, sai in dafa mana abincin breakfast. Toh duk idan na gama wannan sai na zo na yi wanka. Ina yin wanka sau biyu a rana wata lokacin, wata lokacin kuma ban ma yin wankan kwata kwata haka nake bacina. Wata lokacin idan na yi wanka sau biyu toh ana zafi ne. Amma in dai har ba zafi ake yi ba bana yin wanka sau biyu. Kamar in an shiga lokacin sanyi ma ba kullum nake wankan ba. Nakan yi kwana uku, huɗu, biyar, shida har bakwai wasu lokutan.

Kana miƙe jiki da safe? Eh, ina miƙe jiki da safe. Kullum bayan na tashi daga bacci, nakan mimmiƙe jikina, na mimmiƙe gaɓoɓina saboda samun kuzari. Kafin in tashi daga kan gado, ina mimmiƙe jikina, in mimmiƙe gaɓoɓina, in lallanƙwasa, in lallanƙwasa sosai sosai sannan sai in tashi.

Yaya dangantakarku da maƙwabta take? Muna da dangantaka mai kyau da maƙwabta. Ina da dangantaka mai kyau da maƙwabta saboda sun zama kaman 'yan uwana. Maƙwabci abin so ne, abin ƙauna kuma abin girmamawa saboda idan wata matsala ta same ka, kafin ɗan'uwan ka ya zo ya yi maka maganin shi, maƙwabcinka ya zo ya yi maka maganin shi. Kamar su rashin lafiya, maƙwabcinka zai iya taimakawa idan rashin lafiya ta same ka ya kai ka asibiti ba tare da an jira ɗan'uwan ka ba tunda abu ne na gaggawa. Mu kan taya junan mu aiki, mu kan ba wa junan mu shawarwari. Kaman idan ɗaya daga cikin maƙwabtan mu ta haihu, mu kan iya zuwa mu je mu taya ta da aikace-aikacen gida kamar su shara, girki, wanke-wanke, wankan jaririn. Sannan idan maƙwabci ya bata da lafiya, aka iya zuwa ka taya ta da ayyuka, ka taimaka mata ka bata magani ko kuma ka kai ta asibiti.

Kana sanya bel kullum? A'a bana sanya bel kwata kwata ma, ban ma taɓa sawa ba. Saboda mu Hausawa ne, ba ma saka riga da wando mu fita, sai dai mu saka atampa ko leshi ko shadda. Shi kuma ana ɗinka shi ne kamar doguwar riga ko riga da skirt ko riga da zani. Ko sanda ma muke makaranta muke sa riga da wando. Ba ma saka bel. Ana mana wandon mu ne mai roba, muzira ko kuma a mana mazariya da munja sai mu zuge sai mu ƙulli. Amma dai bana saka bel ban ma taɓa sa shi ba tun da Allah ya halicce ni.

Nawa madubi kuke da su a gida? Guda nawa madubi kuke da su a gida? Muna da madubi aƙalla ba a kasara ba za su iya kaiwa kaman guda uku. Muna da ɗaya a bedroom, sai muna da ɗaya a falo, sai kuma muna da wani a bayi, sai kuma muna da ɗan ƙararrami wanda muke yawo da shi a jaka muna duba fuska. To duka in an haɗa dai za su kai kaman madubi guda huɗu kenan. Muna da madubi aƙalla za su kai guda huɗu a gida.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa ne ranar da kasuwa take ci. Ba kullun kullun nake zuwa kasuwa ba. Wata lokacin ma ina iya shekara ɗaya ban je kasuwa ba. Amma yanzu de na fara sana'an zoɓo, to watanni bayan watanni nakan je idan ina da kuɗi in ɗan siyo kayan zoɓon saboda a kasuwan ya ɗan fi sauƙi. To nakan iya wata biyu, wata uku ban je kasuwa ba. Amma idan na tashi zuwa, nakan je ranakun da kasuwan take ci ne kamar ranan talata ko kuma ranan juma'a.

Kana kunna Bluetooth kullum? A'a, bana kunna Bluetooth kullum. Amma dai idan amfanin Bluetooth in ya zo, nakan kunna shi lokaci zuwa lokaci. Amma ni bana kunna Bluetooth kullum. Sai dai idan amfani da shi ya tashi, shine to sai na kunna. Amma ban kunna Bluetooth kullum.

Kana fin son kayan zaƙi ko gishiri? A'a, na fi son kayan zaƙi akan na gishiri. Yo ina za a haɗa zaƙi da gishiri? Ai gishiri sai dole, gishiri sai a shinkafa da tuwo, ko kuma idan mutum zai wanke kayan ganye to gishiri yana da matuƙar amfani. Amma haka nan mutum ba zai ɗiba gishiri ya sa a baki ba. Shi ko zaƙi haka nan za ka iya ɗiban zaƙi ka sa a baki idan daɗi ya maka yawa. Kamar su alewa, chocolate cake da siga da mazar ƙwaila. Haka nan za ka iya ka ci su amma bayan da za'ayi aka ɗiba zaƙi, in gishiri kawai ka zuba shi a bakin ka ka ce za ka sha gishiri.

Yaya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? Ina tsara su ne ta hanyar ba su muhimmanci da kuma lokaci. Kamar yanzu idan aiki mai muhimmanci ne sosai, nakan tsara lokacin yin shi tun kafin zuwan lokacin. Kamar yanzu idan a ce ina da aiki mai muhimmanci ranar Monday, to zan fara shirye-shiryen yin aikin ne kamar tun ranar Alhamis saboda kar lokacin ya zo a samu wani tangarɗa. Ina tsara aiki mai muhimmanci ne ta hanyar ba shi lokaci yadda ya kamata saboda kar a zo a samu wani matsala a cikin aikin.

Kana iya dafa abinci? Na iya dafa abinci ko wane kala indai na Hausawa ne. Kamar su tuwo, alale, gauda, tabani, naɗe da mai, dambu, ɗan wake, shinkafa da miya, kwaɗon rama, kwaɗon zogale da kuma kwaɗon kayan lambu. Na iya dafa abinci sosai da sosai. Har kunu ma na iya. Sannan na iya kayan drinks, abubuwan sha kenan.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Eh, ina shan ruwan 'ya'yan itace kamar su ruwan 'ya'yan itacen abarba wanda aka tace ko kuma na lemu ko kuma na gwanda ko kuma na pineapple ko kuma ruwan 'ya'yan itacen tuffa ko kuma na inabi ko kuma ruwan kwakwa. Ina shan ruwan 'ya'yan itace sosai da sosai ko kuma na kankana. Dayake shiya ɗan fi su sauki.

Wane shago kika fi zuwa? Gaskiya a shaguna yi dai na fi zuwa shagon Provision Shop, sai kuma shagon inda ake saida kayan ƙamshi. Shagon Provision Shop shi ne inda ake saida abubuwan kayan masarufi kamar su shinkafa, wake, gero, dawa, alkama, mangyaɗa, manja, magi, tumatirin leda da su onga. Sai kuma shagon kayan ƙamshi shima ina yawan zuwa, inda ake saida su zoɓo, aya, tafarnuwa, kananfari, kimba, masuru shima nan ina yawan zuwa. Da shagon da ake saida fresh shima ina yawan zuwa gurin sosai.

Kana bada shawara a aiki? Eh, ina bada shawara a aiki. Nakan bada shawara a wuraren aiki kuma akan yi amfani da shawarar tawa. Nakan bada shawara ne kaɗai amma idan an tambayi shawarata. Idan ba ayi tambayi shawara na ba, bana tsoma bakina. Amma idan an tambaye shawarata, nakan yi ƙoƙari in bada abin da na sani gwargwadon fahimta na.

Kana iya kunna wuta? Eh, ina iya kunna wuta. Amma wutan ban san wanne kuke nufi ba. A wuta dai muna da wutan gawayi sannan kuma muna da wuta wutan nefa. To koma dai wanne kuke nufi dan na iya kunna su. Ina iya kunna wuta ta hanyoyi daban daban. Idan na gawayi ne nakan yi amfani da leda da takadda ko kuma buhu. Idan na ƙona buhun ko kuma ledan sai in ƙona shi a tsakiyan gawayin sai in sassa shikenan wutan na ya kunnu. Idan kuma na nefa ne shi mai sauki ne. Iyakan mutum ya ɗan kunna soket ɗin kunna wuta makunni kenan sai ya kawo. Ina iya kunna wuta.

Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Abubuwa da suke da mahimmanci a cikin abokantaka suna da yawa, kamar su tausayin juna, riƙe amana, taimakon juna, bawa juna shawarwari. Amma abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka, ya haɗada, shi ne abu mafi muhimmanci a cikin abokantaka shi ne riƙe amana, tausayi, haƙuri, yarda da juna da kuma bawa juna shawarwari. Bawa juna shawarwari ta hanyan idan naga kana abun da bai dace ba a matsayina na abokinka zan iya baka shawara, an gaya maka cewa abin da kake yi babu kyau. Riƙe amana kuma shine idan mutum ya gaya maka cewa wannan abu ka zan amana ne ban yadda kowa ya ji shi ba. Kai ma na faɗa maka ne saboda kana abokina, to karka gaya wa kowa. Tausayin juna kuma shine kaman idan mutum ba shi da lafiya ko wani abu ya same shi wanda za a tausaya mai. Sai kuma.